Ina zuwa kasuwa da safe, ina zuwa da yamma, ina zuwa da rana. Duyyadda dai ta kama, dan zuwa kasuwa na bashi da lokaci. Zuwa kasuwa yana taimaka wa mutum wurin siya da siyarwa, da kuma abubuwan da ya dace da ya kamata mutum yana yi. To zuwa kasuwa ma yana da kyau sosai.

Ina hutawa a wurin aiki yawanci lokacin ma sallah yayi tsakani sha biyu da rabi zuwa ƙarfe biyu. Shine lokacin da ake bada hutu. Hutawa yana da kyau a wurin aiki sosai sosai da kuma abubuwa da dama yadda yake taimakawa.

Gaskiya, na fi son miya mai zafi, da miya mai zafi shi ne mutum yana ci zai ci abincinshi ya ƙoshi a lokacin da ya ke so a cikin kwanciyan hankali, amma miya mai sanyi ba shi da daɗin ci, kuma ba zai ƙosar da mutum yadda ya ke so ba miya mai zafi ya yi salo.

Eh ina da katin kasuwanci don yana taimakawa in samu, in samu kostomomi da sauransu a lokacin da hutun ya rarraba.

Wasani nafi so shine wasan yin buga game wanda a waya ka ɗauka ka zauna a gaban TV kana wasan kilashi yana da abubuwan da dama. Su wanda shi yake sa mutum ya fi sonsa haka ba za su samu matsala ba yana haifar da abubuwa mai kyau da kuma abubuwan ɗaya kamata a dace da shi.

Ai, ba ni da iya adadin da so nawa nake amfani da shi, dan ko da yaushe ina ɗauka wayata, intanet ina a kunne yake, so ko da yaushe ma ina amfani da shi. Intanet yana sa mutum ya samu ƙarin ilimi, yana taimakawa abubuwa da dama, yana sa rayuwar mutum ta zo da sauƙi.